Kuna so ku ji me nake yi da safiya lokacin da na farka ka? OK. To yawanci dai lokacin da na farka a bacci, nakan tashi nayi addu'o'ina, na tashi daga bacci sai naje na samu nayi alwala. Idan nayi alwala kuma sai na zo nayi sallah da kau'i na nafula. So daga nan kuma sai na samu nayi sauran zikirai da istigfari. Wannan idan na tashi su, sai kuma na tafi na je nayi sallar asubahi. Idan nayi sallar asubahi sai muyi karatu na Kur'ani. Idan muka ida karatun Kur'ani kuma sai mu dawo gida nayi nafula. Sai kuma na dawo gida na samu na ɗan kara bacci na kwanta. To bayan wani lokaci kaɗan kuma sai na tashi nayi breakfast. To shine dai abin da nake yi da safiya.

Okay, wannan kankarin tambayi tambaya mai mahimmanci mai amfani sosai. So gaskiya ina kokarin kiyaye lafiyata yadda ya kamata kuma daga cikin abinda nake domin kiyaye lafiyata shine na tashi na ɗauki motsa jiki sannan kuma wani lokaci nakan tafi naɗan tattaku haka na wasu kaman ɗan tsawon meters ko kuma ɗan few kilometers. So bana iya ce maka man sosai ina jin daɗin haka.

To, hmm, wani abu sabo? Fanka ko AC? Hmm, to maganan gaskiya baya deceiving kai. Na fi son AC. Musamman lokacin zafi, gaskiya na fi son AC. So dai, gaskiya haka ne abun. So fanka ma ina so, bazan ce ban son fanka ba, amma tunda kun ce mai na fiso, to gaskiya ɗaya ce kam na fi son AC shine.

Eh, to raba ayyuka mmm work sense to ko kuna nufin na zama maybe akwai division of labor ko aiki. To magana gaskiya, an dai wannan ne a ƙoƙarin kamata wannan saboda koyaya in matun yi wannan, nan gaba zai zama cewa aiki ya zo cikin sauƙi kuma anyi shi effectively and more efficiently.

To, Wani aikin gida nike fallun Aikin gidan da nake yi kullum wanda bangajiya shine aike Za a iya aika na na je na siyo wani abun, na dawo kuma a ce "yau wa jeka ka siyo abu Kaza sau ni ne babba kuma ni ne ya kamata na ɗauka girman. Ko yaya ne duk abin da za a ce na aike ne, ina ƙoƙari gaskiya na je na yi shi. Adaidai lokacin da ake buƙata yan da kuma yakamata.

Allah sarki kuna so ku dawo min da yaranta na sabuwa ko? To maganan gaskiya abin da na fi so mu futunawa kuma lokacin muna yara lokacin da muke wasa da abokaina. Gaskiya lokaci ne mai matukar daɗi, muyi wasan ƴar gala gala, mu gara taya da sauran su gaskiya zan iya cewa da tafi daɗi. Babu hayaniya, ba ciwon kai ko ba ka da kuɗi za ku je kuyi wasan ku haka rayuwa take to lokaci.

Baza'a kama ni ba ace bayi, bayi like kamar ina lucky ne. So maganan gaskiya ina ƙoƙari na je guri da wuri. Misali ace yanzu yadda muke maganan nan sha ɗaya da rabi da minti huɗu ko? So amma ace za ka je ƙarɓure ƙarfe shabiyu. To na ka yin ƙoƙari ko dai ba lalle shabiyun daidai ba. Ba na kaiwa ko da da rabi ne na je guri. So ina ƙoƙari in martaba lokacin gudun zuwa da sauransu. Ina wannan ƙoƙarin a dai halin da nake ciki.

Kwakwace noise ne, ni ne dinnan ke magana. Ina muku yanayin yadda ruwan yake zuwa ne. To, abin da nake yi gaskiya da farko ina kokari ne idan an shanye kaya a waje na kwakwashe saboda kada ruwa ya jika su. Sannan kuma in tabbatar da cewa duk abubuwa masu amfani da suke maybe waje ɗauke su saboda kada ruwa ya samu su illa. Sannan kuma kajin mu da mamanmu take kiwatawa in tabbatar da sakanmusu labule da su sami ɗumi, gaskiya kwana da mura shi ne.

To! Ni dai kun sani ba baƙon zafi bane, ba wani irin kayan ɗaki na fi so to, ni gaskiya a kayan ɗaki ina so naga drawer na babba. Saboda a ciki, ko in ce wardrobe, a ciki nake saka kaya na mahimmai. So kuma the most important abin da na fi so a, a kayan ɗaki shine gadona. Saboda ina martaba baccina da kyau.

To, gaskiya ya danganta. Ya danganta da lokacin da nake gida. Idan ina gida, ina fara aiki ne daga ƙarfe sha ɗaya na safe. To in kuma na fita gurin aiki ne shi ma, nakan je ƙarfe takwas zuwa da rabi na fara aiki. Sannan kuma in aikin dare nakeyi, nan ma nakan tafi kaman takwas da rabi na fara aiki. To shi ne.

Daga nin ki sai na kamu, ga shikin zamo jinin jikina. Lokaci guda na kamu. Don ka in cika ku da surutu, yau da kun ji waƙar jinin jiki na. Kusan cewa na iya rera waƙa ko, to amma ku bani amsa. Murya ta na za ta yi daɗi da rera waƙa ko kuwa in shiru a haka.

To ni maganar gaskiya ice cream ɗin da na fi so shine mai chocolate ice cream ko kuma mai ɗanɗanon vanilla flavour ke nan. So gaskiya ina son wannan, na fi son wannan ice cream ɗin saboda yana min daɗi. Ina jin daɗin amfani da shi.

Gaskiya wani abu ne mai daɗi sosai. Na ji daɗin tambayan nan ganin gaskiya, dangantakar mu da abokan aikin, dangantaka ce mai daɗi, abin sha'awa wanda duk muke son juna. Ake girmama juna, kuma yawanci babu wani hatsaniya ko faɗa. Mun fahimci juna sosai a wurin aiki. Gaskiya, dangantakar mu ne abu ne mai sha'awa, abin sha'awa da ƙoƙarin akwaiƙwaya sosai.

Gaskiya masha Allah, dangantakar mu da shugaban h, eh aiki wato head din mu kenan head of department HOD, gaskiya shi ma dangantaka ce mai daɗi sosai. Ana mutunta juna, ana girmama juna, so mun zama kamar ma 'yan'uwan juna sosai. Yana da kirki sosai, muna jin daɗin kuma aiki tare da shi, so wannan shi.

Gaskiya abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa, yawanci ina karanta Alqur'ani mai girma saboda yana ɗauke wa mutane damuwa sosai idan sun shiga cikin damuwa. Sannan nakan yi nafula, sannan kuma nakan samu samu na yi zikrai na in dauka charbi in neme wannan. Sannan na yi addu'o'i ga Allah, Allah ya yaye min wannan damuwa tare da wa'innan addu'o'i da ake da su na yayi damuwa. So wannan shine gaskiya.

Gaskiya, mu tun farko abin da aka nuna mana, abin da aka ɗora mana a kai, shine ƙoƙari ka bi ƙa'idojin aiki. So mu aikin mu ma baya yiwuwa ma in baka bi ƙa'idojin wannan aiki ba. So gaskiya yana ƙoƙari wajen bin ƙa'idojin aiki, saboda mu asali aikin mu ma, ya ɗan fari ne tare da ƙa'idoji. Kafin ka yi, lokacin ka yi kuma da bayan kana yi, duk yana tare da ƙa'idoji.

Eh, to shara ko. Maganan gaskiya shara muna kokari. Muga in an tara ta wuri guda, so muna da central wurin da muke zubar da ita, wato a gidan nan muke nan. So zamu tara ta wuri guda, so in ta ɗan kusa cika, to da akwai yara almajirai da suke zuwa kuma suke fitar da shara su ji sukai ta can inda gwamnati ta tanada wurin tattara sara. To haka muke kokarin killace wannan ɗin mu muke tsaftace gidanmu.

Ni ban gane wannan Hausar na ku ba. Kana yin harsashi lokacin bacci, harsashi sai ka ce wani bindiga ko kuna so ku ce, eh, eh, eh, gurnani ko kuma ya gurnani na bacci ko? To ni kam Allah bai ɗora mun wannan ba. Ina de ji wasu suna yin gurnani ko haka kuke nufi to bana yi gaskiya kun bani dariya wai harsashi.

To, Allah masanin gaibu, i don no waka. To wani sa'in barima idan ina cikin wani yanayi ko na shauƙi ko wata waƙa da ta kwanta min a rai mai daɗi to nakan yi ta zuciya ni ban ma sani ba sai da kawai ta fado man ina mirmashin. Barinma i waƙar soyayya kun san ni lover boy ne.

Uhmm, kirrr, kirrr, kirrr babu adadi kawai zance. So duk wani lokaci ni har bana son barma ina tsaka da aiki, mutum bai san menene. Ai ta kiran waya, ai ta kiran waya kawai sai ka ji ba daɗi. So gaskiya ina bana iya kirga lo yanayin su nawa ke ma jin kira nake karɓan kira daga wasu department.

To da farko dai nakan tsara su yadda ya kamata ayyuka ba saboda dan su tafi min cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Ni mutum ne wanda koro yaya abu idan ya ɗan jagule ba na jin daɗi nakan, idan abu ya ɗan hargitse min kafin na daɗa shi kan hanya nakan samu wahala sosai. So gaskiya ayyukana ina shirya su a tsanake yadda zai zo min cikin sauƙi kuma na gama cikin ƙanƙanin lokaci.